Wani lokaci an taba jaraba a kurina sosai, lokacin da nayi wani aiki tare da mutane amma aka samu rashin fahimta da jinkiri. Duk da cewa na ji haushi, ban yi fushi ko na yi magana cikin zafi ba. Na yi kokarin sauraron kowa sannan muka tattauna cikin natsuwa har muka samu mafita. Wannan abun ya koya mini cewa haƙuri da natsuwa suna taimakawa wajen magance matsaloli.

Gidan magani na unguwa yana da mahimmanci rawa wajen kula da lafiyar jama'a. Yana taimakawa mutane samun magunguna da kulawa cikin sauƙi ba tare da tafiya mai nisa ba. Haka kuma yana ba da shawarwari game da amfanin da magunguna da kuma lokacin da ya kamata mutum ya je asibiti. Saboda haka, gidan magani yana taimakawa wajen inganta lafiyar mutane a unguwa.

Karin magana da na fi so ita ce "Hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka", ma'anarta ita ce mutum ba zai iya yin komai shi kaɗai ba, yana buƙatar taimakon wasu domin samun nasara. Ana iya amfani da wannan karin magana lokacin da ake son nuna mahimmancin haɗin kai, musamman a aiki, koh wajen magance wata matsala. Tana koya mana cewa haɗin kai yana kara karfin al'umma.

Eh ina son kallon wata da dare, musamman idan dare ya yi shiru kuma sararin sama yayi kyau. Kallon wata yana sa jin daɗi da samun natsuwa. Wani lokacin nakan zauna a waje naɗan lokaci ina kallon wata da taurari. A gare ni, wannan hanya ce mai kyau ta hutawa da rage damuwa.

A gidanmu, wanke hannu da kiyaye tsabta al'ada ce mai mahimmanci. Muna wanke hannu da sabulu kafin cin abinci, bayan amfani da banɗaki, da kuma bayan mun dawo daga waje. Haka kuma muna tsaftace gida da kayan amfani akai-akai. Iyaye suna koya wa yara mahimmancin tsafta tun suna ƙanana, domin tsafta tana taimakawa wajen kare mu daga cututtuka.

Zama a unguwa mai taimakon juna yana da amfani sosai. Mutane suna taimakon juna lokacin da aka samu matsala, rashin lafiya ko wani abu na gaggawa. Haka kuma, yana karfafa zumunci, haɗin kai da zaman lafiya. Idan mutane suna taimakon juna, rayuwa tana zama cikin sauƙi, kuma kowa yana jin cewa yana da mutanen da za su iya dogara da su.

A ganina, tsadar kayan lefe da na aure na iya zama babban nauyi ga ma'aurata da iyalansu. Yakamata a yi aure cikin sauƙi, a yi la'akari da alin da iyalai suke cike, ba tare da tillasa musu cike kashe kuɗi fiye da ƙarfinsu ba. Muhimmin abu shine zaman lafiya, soyayya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata. Yin sauƙi a wajen aure zai taimaka wa matasa da iyalai su guji shiga fashi.

Nakan cajin wayata da daddare kafin in kwanta barci, domin in samu cikakken batir da safe. Idan batirin ya kusa ƙarewa da rana, nakan saka ta caji na ɗan lokaci. Ina kuma kokarin kada in bari batirin ya ƙare gaba ɗaya. Saboda haka, nakan kula da cajin wayata akai-akai.

Eh, wani lokacin na kanyi barci da rana, musamman idanna gaji, ko ban samu isasshen barci ba da daddare. Bana yin dogon barci sosai. Yawanci nakanyi ɗan barci na mintuna kaɗan domin in samu kuzari. Bayanna tashi, na kanji jikina ya ɗan huta kuma iya cigaba da ayyukana cikin sauƙi.

Eh, ina ba da shawara a wurin aiki. Idan na ga aikin akwai abin da zai taimaka, ina bayyana ra'ayi na cikin ladabi kuma ina sauraron ra'ayoyin sauran ma'aikata. Idan matsalar ta shafi aikina, nakan ba da shawarwari da za ta taimaka wajen inganta aiki.

Eh, na kan yi motsa jiki ko da yake ba kullum ba. Yawanci na kan tafiya da ƙafa na yi dangudu ko wasu motsa jiki masu sauƙi. Motsa jiki yana taimakawa wajen ƙarfafa jiki, rage gajiya da kuma kiyaye lafiya.

Na fi son takalma masu sauƙi da dadan sawa. Ina son waɗanda suke da kyau amma kuma suke da ƙarfi kuma ba sa hutar da ƙafa. Idan zan je aiki, na fi son takalman da suka dace da aiki kuma suke da sauƙin tafiya da su. Amma idan zan fita yawon shakatawa, nakan fi son takalma wasanni saboda suna da daɗin sawa.

Tafiya ta ta farko a jirgin sama ta kasance abin tunawa sosai. Ta farko na ji ɗan tsoro saboda ban saba hawa jirgin sama ba. Amma daga baya na fara jin daɗin tafiyar. Na ji daɗin kallon ƙasa daga sama da kuma yadda jirgin yake tafiya cikin sauri.

Wasan da na fi son yi shi ne ƙwallon ƙafa. Ina son shi saboda yana motsa jiki kuma yana sa mutum ya kasance cikin ƙoshin lafiya. Haka kuma, yana koya wa mutane haɗin kai, haƙuri da mutunta juna. Ina jin daɗin yin wasan tare da abokai, musamman lokacin hutu ko ƙarshen mako.

Ni na fi amfani da hannun dama wajen yin abubuwa na yau da kullum. Ina amfani da shi wajen rubutu, cin abinci, riƙe waya da sauran ayyuka. Duk da haka, ina iya amfani da hannun hagu idan akwai bukata, amma hannun dama shine hannun da na fi saba amfani da shi.

Wani abun da na koya a internet wanda ba zan ban zata ba shine yadda ake amfani da wasu manhajojin kwamfuta wajen sauƙaƙa aiki. Da farko ban san cewa mutum zai iya koyon irin wannan abu cikin sauki daga bidiyo da darasu na internet ba. Na koyi mataki mataki na yin atishaye.

Eh, akwai wasu abubuwa da nake tarawa, musamman littattafai da takardu da suka shafi karatu da aiki. Ina son adana su saboda suna taimaka mini wajen koyon sabbin abubuwa da kuma tunawa da abubuwan da na koya. Wani lokacin nakan tara su ƙananan abubuwa na tunawa daga wuraren da na ziyarta.

Lokacin shekara da na fi so shine lokacin damina. Ina son damina saboda yana yin iska, yana yin sanyi kuma ruwan sama yana sa muhalli yayi kyau. Haka kuma tsire-tsire suna girma sosai kuma ƙura-ƙura tana raguwa. A lokacin damina, ina jin daɗin zama a gida, shan abin sha mai zafi da kuma hutawa bayan ayyukan yau da kullum.

Muna kare gidanmu daga zazzabin ciwon sauro ta hanyar amma da gidan sauro. Yayi barci da kuma rufe tagogi da ƙofofi. Haka kuma muna tsaftace kewayen gida domin kada ruwa ya tsaya. Saboda sauro yana agefa a wuraren da ruwa ya taru. Idan ya zama dole muna amfani da maganin kashe sauro waɗanda muka kai suna taimakawa wajen rage haɗarin cizon sauro da gumawa da.

Eh, wani lokaci na kan yi ciniki a kasuwa musamman idan zan sayi kayan abinci ko wasu abubuwa amfani. Ina tambayar farashin kaya sannan in yi magana da mai sayarwa cikin ladabi domin samun farashi mai sauƙi. Kafin in saya na kan duna ingancin kayan, kuma in kwatanta farashin da na sauran masu sayarwa. Wannan yana taimaka mini in kashe kuɗi cikin hikima.

Burina a aiki shine in samu ƙwarewa sosai, in ƙara ilmi kuma in zama ƙwararren ma'aikaci. Ina son in samu damar ɗaukar manyan nauyi da kuma samun ci gaba a matsayina. Haka kuma ina son aiki ya ba ni damar taimakawa kamfani da abokan aiki. A nan gaba, burina shine in kai matsayi mai kyau ta hanyar aiki da koyon sabobuwa abubuwa.

App ɗin da na fi amfani da shi don aika sakuna shine WhatsApp. Ina amfani da shi wajen tura sakonni, yin kira, da kuma aika hotuna da bidiyo ga iyali da abokai. Ina son WhatsApp saboda yana da sauƙin amfani kuma yana ba ni damar sadarwa da mutane cikin sauri. Haka kuma, ina amfani da Telegram ko Messenger idan akwai bukata.

Eh, muna sanya yunifom a wurin aiki. Yunifom yana taimaka mana mu kasance cikin tsari kuma yana nuna cewa mu ma'aikata wannan wurin ne. Haka kuma, idan aiki yana buƙatar kariya, yunifom ɗin yana taimakawa wajen kare jiki daga haɗari ko datti. Muna tabbatar da cewa yunifom ɗinmu yana da tsabta kuma muna sanya shi yadda ya kamata.

Eh, wani lokacin wayata tana cika ajiya, musamman idan na tara hotuna, bidiyo da wasu fayiloli da yawa. Idan hakan ya faru, nakan goge abubuwan da ba na bukata ko kuma in tura su zuwa ajiyar na yanar gizo. Haka kuma nakan duba ma'ajojin da ke cinye sararin ajiya domin in rage su. Wannan yana taimakawa waya ta, taci gaba da aiki cikin sauri.